Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? Yanda mukeyi muyi aiki tare da ƙungiya, kowa da kowa yakan tsara yanda mazauninsa ko kuma ƙungiyarsa ko kuma masana'antarsa za ta ringa tafiya. To ƙungiya za mu duba mu ga wane kalan tsari ta zo da shi, domin mu ma mu ga mun cire mata wannan haƙƙin nata. Haka muke yi don amfani da ƙungiya, saboda su masu ji daɗin aiki.

Kana son zama kusa da taga? So da yawa bana son zama kusa da taga, kamar lokacin da muke na yanzu na sanyi. Saboda indai har ka zauna a kusa da ita, sanyi zai ringa shigowa. Nan take za kaji kana jin sanyi sosai, shi yasa za ka ga a kowane lokaci na kan yi ƙoƙarin komawa inda sanyin nan ba zai ringa zuwa yana takuramin ba, ko kuma ya zo ya dame ni yin mataka na gaske.

Kana jin tsoron kwari kwari. Ina jin tsoron kwari. Kaga kamammu yanzu mu dai 'yan biyu ne to kuma akwai masu kwari daga cikinmu kuma in dai amma mutum wannan kwarin za ka tabbatar da cewa kwari yana aiki sosai don zai iya sa mutum ka ji ka karasa abubuwa. Sai ma Hassan da Hussaini irin 'yan biyu nan in ɗaya ma ɗaya fa za ka ga an samu matsala ko ka in ka ɓata masa rai ya je ya maka kaga abu ne wanda babu.

Kana fi ƙicin tufafi, bana rikicin tufafi saboda mene? Na san ba ni ne ke yi ba. Komai irin wannan abun da kake ganinsa Allah ne yake ba da sa to don haka shi yasa za ka ga na kambi komai ne a hankali saboda rabonka bai wuce ka. In dai ka yi haƙuri Allah zai ba ka naka. Shi yasa ban ga wani abun tada hankali ba. In ka yi haƙuri da shi sai ka ga Allah ya ba ka. Shi yasa ni ban ga wani ka ce za ka ranga tada makanka da hankali a irin abubuwan nan ba. In ka yi haƙuri, ka jure.

Nawa ruwa kake sha kullum? A rana nakan sha ruwa kaman so biyar. Kamar yanzu ace na tashi da safe, kafin in fara cin wani abu, nakan fara shan ruwa. Wannan shan ruwan da nay, i zai sa ya wanke min cikina sosai, inna sha shi kuma shikenan, bacin na zo na karya wa takan. Na yi abun da ake ce ma breakfast, shima nakan sha wannan ruwa, baya ga haka, inna gama breakfast dina nakan yi wanka, domin in tafi gurin aiki. Inna ɗan yi moncis ɗina, na yamma shima nakan sha ruwa. Bacin na sha na yamma kuma, sai na dare. Shikenan to in ka lissafa gaba ɗaya dai, nakan iya shan wannan ruwan ne so biyar a duk ranar duniya. Haka zalika, kuma nake yin sa.

Kana sanya hula kullum. Nakan sanya hula amma ba kullum nake sa hula ba, sai lokuta zaɓaɓɓu. Kamar mu kalan hular da muke amfani da ita, za ka tarar da ita ta Hausawa ce, shi ya sa ba koda wane lokaci muke mu'amala da ita ba. Sai irin in za mu je wani taro ko kuma wani sha'ani shine muka fi mu'amala da wannan hula haka. Shi ya sa za ka ganni ba koda yaushe da hula ba. Haka zalika ma ni in da.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Yanda teburin mun yake a gurin aiki zaka gansa ana aje kayayyaki documentations da muke yin amfani dasu. Zaka tarar dasu akansa, domin wayanan kayayyakin aune zaka ga an jejjera su akan wannan teburin. Za ka ganshi wani fari yana da wani ɗan kala mai kyau da kuma ɗan abun ado. A tare da wannan teburin namu har ma da ma gurin sa laptop da gurin sa wasu duk abubuwan da ake amfani da su na ofis.